Muba, ya danganta da yanayin da, yanayin aiki ko kuma yanayin gaza a aiki amma wani, tunda shago ne a aiki, a tashi a aiki, a tashi sai dai in wani abu ya zo na gagawa ko kuma wani abu da ake so a sani wanda ba a gane ba amma gaskiya ba wani taro taro muke yi kowane mako ba wai dan saboda wannan taron aiki. Inda mu aikinmu ba wannan ma'aikata ba ne ko kamfani ko wani abu wanda za a dinga taro. Mu ba ma taro. Tarar mu shine kawai lokacin aiki ya yi mu zo aiki. In wani abu ne za a yi dan saboda a gane akan aiki shine a ke yin taro amma idan ba kawai ma wani taro wai na game da aiki saboda wai muna so muyi aiki wai sai muyi taro. Gaskiya mu ba ma taro a mako. Taro ya dangantan abu ya faru ko kuma wani abu yana so ya faru so da a tsaya da shi shine muke taro. Tunda mu ba kamfani ba ne, shagon koyon aikin hannu ne da zane. Abu ya tashi na ci gaba ko kuma wani abu da ya kamata kowa ye karu ko kuma a kiyaye shine ya yi mu tara kan mu muɗan yi taro. Amma wani sa'amma sai mako biyu ma ya wuce mu ba wani taron da muka yi gaskiya. Mako biyu uku sai duk sai ya wuce ba wani taron da muka yi. To mu ba mu damu da wani taro duk wani mako mako ba saboda ba, ba, ba ma'aikata kamfani ba ne. Gaskiya sai mu share wata, mako uku kamun mu zo muyi taro. To in kuma wani abu ya faru ma kamun ma cikin mako na farko ma bama sai an kai mako biyu ba ɗai, to ya danganta da abin da yake faruwa. Amma in dai magana wai muyi ta taro, a'a gaskiya ba ma taro duk mako sai dai in ya kama. So, karamin shago ne muna managi.

Ahhh, hehe ai wannan na farko ne ma. Ina, na ɗauka number, ha bura uba na ɗauka number na farko, inda a gun bada shawara ne a kan aiki. Number na farko ina gaba-gaba, gabagaba a gun bada shawara akan aiki. Dan ni ina ganin shawara kan aiki kamar ma abinci na ne. Ina son bada shawara akan aiki. Saboda bada shawara akan aiki kamar abinci na ne. Ina son shi, yana daga cikin abun da yake ƙara min gwiwa a cikin aikukuwan da nake yi. Shi ne shawara bada shawara akan aiki. So shawara aiki yana da kyau sosai. Sabida indai zaka bada, indai game da bada shawara ne a kan aiki. Ko ban ɗauka number ɗaya ba, zan ɗauka na biyu. Inde gun bada shawara ne akan aiki. Na bada sosai, sosai sosai. Ina bada shawara akan aiki kuma ana samun, ana jin shawara. Na so, dan ni ina ƙoƙari sosai, ina zagewa. Ina sa ina son kuma a bada sha- shawara. Ina bada shawara sosai a gun abin. Dan ni ba wani matsala ba ne a guna. Indai game da cin abinci ne ko wani abu, gaskiya ban da matsala. Ina bada shawara sosai kuma ana jin shawaran mu. Kowa yana gamsu da shawaran. Dan ni in na bada shawara, gaskiya zai wuya ka ga, ka ga mutum bai bi shawaran nam ba. Dan saboda ina yi yimi ni misali da yawa, wanda zai sa ya gamsu da shawaran da na ba shi. So indai gun shawara ne, inda ni ina bada shawara akan aiki so sosai, ba yau ba, ba gobe ba, ba jibi ba. Ko da yaushe. Sai dai in ban nutsu ba. Indai na nutsu ko indai na natsu dan saboda da ni ina ganin shi kamar wani taimako ne sosai. Kuma duk wani abu da ya kama ni a guna taimako, ina jin daɗin shi. In aka sa ni a ciki. Don abun da ko da taimako ne in ba a sa ni a ciki ba, bana shiga. Amma indai an sa ni a ciki, bada shawara akan aiki, gaskiya ina son shi. Ina bada shawara. Sabod ni bada shawara nake yana cikin abun aikin da nake yi. Ina jin daɗi, ina natsuwa sosai, sosai, sosai kuma ina bada shawara akan aiki. Saboda dan ni bada shawara akan aiki yana min daadii. Ina jin daɗin inji an ce "wane zo ka ba ma wane shawara akan gun aiki ko kuma bani shawara akan gun aiki." Ina ganin kamar ka bani wani abinci ne mai daɗi, wanda nafi so in ci a rayuwa ta. So ba ƙaramin jin daɗi nake ji ba idan na ji wannan kalma. Zo ka ba da, kana ba da shawara akan aiki ko kuma zo ka ba da shawara. Gaskiya ina jin daɗin wannan abun. A ce wane zo ka bada shawara a gun aiki. Ai shawara a gun aiki, ai abu ne mai kyau. Saboda dan ni a cikin aikukuwa, yana cikin aiki mai kyau da nake jin daɗi. Ina jin da ƙarfi na da natsuwa ta. Sai na nutsu ma sosai, nake bada shawara.

Habawa, niko habawa. Niko nake yin waƙa cikin zuciya sosai, sosai sosai. Zanyi ta waƙa, inyi ta waƙa, inyi ta waƙa, inyi ta waƙa, inyi ta waƙa, inyi ta waƙa, inyi ta waƙa, inyi ta waƙa, inyi ta waƙa, in ɗauko wancan waƙan, in ɗauko wannan waƙan, in ɗauko wancan waƙan, in ɗauko wannan waƙan. Diddewa waƙa ne indai ya zo min. Wani sa'a ina ban son surutu sosai. Na zauna shirutu. Waƙan cikin zuciya shine ɗaya na biyu abin da zan dingaye. So dana ina son dangantakar waƙa a cikin zuciya. So da waƙa a cike specially a misali, in samu waƙa mai daɗi, waƙa mai daɗi wanda zai sa ni sheba, zai sa ni farin ciki. To ina yin waƙa cikin zuciya amma sai fa'in ina ni kaɗai, ni kaɗai. Ba kowa, ba wani hayaniya, ba kowa kusa dani. Ina cikin jin daɗi sai in samu wata waƙa in dingare ra ta, in dingare ra ta, in dingare ra ta a hankali, a hankali, a hankali, a hankali, a hankali, a hankali a cikin zuciya. Ta gaskiya ina son waƙa. Ina rera waƙa a cikin zuciya don so da tana bani daɗi. So da akwai waƙan da ba dole sai ka yiba. Wani sa'a ma in kai za ya zama wani ya zo ya sa mabaki, ya sa kama ba za ka ji daɗin waƙan ba saboda ya sa mabaki. Amma ko in ka samu kai kaɗai ka zauna, ka samu gu, ka natsu, ka samu gu, ka natsu. Kai kaɗai ba mai damunka, ba mai takurama ba amma san me kake ciki ba. Habawa kana samun wannan lokacin zagaka kana waƙoƙin ka ba wanda zai zo ya dame ka. Ko ka gan zo an dame ka sai dai wani abu ne ya faru ko kuma wani gaggawa ko kuma a kira ka a waya amma idan ba haka ba, inda kana so ka rera waƙa cikin zuciya, ka ji daɗi, ka a samu wani matsala ko wani takura shine ka samu, ka natsu, kana natsuwa ka samu gu wanda ba kowa shiru. Wanda zai wuya kaga wani ya zo ya ganka a wannan guraren. Irin wannan guraren ake nema. Zai wuya kaga wani ya zo ya ganka a guraren. Irin guraren ne ake samu a natsu. Ayi shiru sai ka dangare ra waƙa don so da yana da daɗi. Kana rera waƙa cikin zuciya kana samun natsuwa kana kuma jin daɗi. Zaka dingayi ba tare da wani samu wani matsala ba. Yana ya ya ma damuwa gaskiya. In damuwa ka tayi yawa ƙa samu lokaci kayi shiru kai kaɗai sai ka dingare ra waƙan ka a cikin zuciya. In ka ba tare da wani ya takurama ba, za ka ji daɗi. Kuma me yake damunka za ka ji ya sake ka a take a lokacin. Kuma bai sake ka ba a take a lokacin a cikin kashi ɗari gaskiya ko da kashi goma ne zai rage ko ashirin daga cikin damuwarka. To ya ya kusan kashi casa'in kenan gaskiya. Yana da kyau rera waƙa.

Aba ya danganta, ni ina da wani zabi ɗaya ne gaskiya ko biyu. Ba ruwa na da ɗakina yana da haske, bai da haske, yana da duhu ina gaskiya ba ruwa na. Didde yan da ɗakina yayi ni a gona de-de ne, da yay haske da yay duhu. Duk abu ɗaya ne a gona, in dai ɗakina zai haske ina son shi, in zai duhu ina son shi. Amma bari in zai ɗan didde didde ne ina son shi. To ko a ɗakina in dai bawai ya kasance wai ko wani abu dai na haske kana son haske. Ba ma wai dan ɗaki yayi, yayi duhu zan iya bacci in ma bacci zan yi sai dai in kuma zan yi abu. Shi ne ya danganta da me ye kake so ɗakin ka akan hasken ko duhu. Kana son ɗakin ka yayi haske ne don soboda in da daddare soboda ka ga abubuwa ko kuma ba kana son ɗakin ka yayi haske ne so da ka yi bacci. To ni in dai du wa'inna ne ya danganta. Me yana daga cikin abun da kake so ɗakin ka yayi. In bacci za ka yi kowani mutane dai da yawa na son su basa cika san haske. Sun fi san su ga ɗaki yayi duhu. To da shi su ke amfani, da duhun su ke amfani. Sai sa su su yi saurin bacci. Wani kuma da zaran ɗaki yayi haske gaskiya basa iya bacci. Ni kuma ɗaki yayi haske, yayi duhu, kar yayi duhu in dai ba wani abu ba ko kuma zan ɗauka abu ba gaskiya ni bare hana na bacci ko kuma bari hana ɗaki, eh shiga ɗaki ba. So ɗakin yayi haske, duhu ko kai yayi duhu ni gaskiya ba matsala bane a gona. Ɗaki dai zai zamanto dai ɗaki yana da kyau. In haske ne, in lokacin haske ne ka san lokacin haske. In lokacin duhu ne toh sai ka yi amfani da lokacin. Toh amma ni wai don lokaci ne wain saboda ɗaki yayi haske ko yayi duhu, ba wani matsala a guna. Amma dai ko mai dai ana dai son haske. In lokacin da kake bu, buƙatan hasken ne kamar da daddare, kamun ka kwanta ai kana buƙatan haske ɗaki. In kuma za ka kwanta ai ba ka buƙatan haske. Yawancin mutane, amma duddade ni ko da hasken ko ba hasken ni ban da wani matsala da haske. Ko a duhu ne zan yi, zan iya kwanta in dai bacci ne kuma ko a duhu ne zan iya abu. Zan iya haska fitila ya zamanto ya ɗan yi haske. To amma wai dan saboda wai rashin haske, haske ba shi da wani matsala a guna. Ko da yaushe ina son haske. In kuma ya kama dan dole duhu ne, to haka zan haƙura da duhun. To haka ni nake abuna. Ina son haske, bana son haske, ina son duhu ba. To ya danganta da kowa da wane lokacin da kake neman shi.

Ina son zuwa wurare masu wani irin hayaniya, ya danganci irin hayaniyan tukuna. Hayaniyan faɗa ne, hayaniya ne kawai na mutane ai ta hayaniya. Magana sama sama. In Wanannan ne ni banda matsala da shi. Hayaniya shine wanda ni bana so na faɗa. Amma duk wani hayaniya ina son shi kuma ya danganta da lokacin da nake son hayaniyan. Amma waye irin a ci koyi hayaniya bana son shi kwata kwata. Hayaniya gaskiya ba matsala na bane. Ko da yaushe. Gu, indai ba faɗa bane da yana da hayaniya. Hayaniya ba matsala bane. Amma indai hayaniyan faɗa ne shine ban so, dan indai na mutane ai ta magana. A'a, ni ba matsala bane kuma haka kuma zan iya zauna gun da shiru da ba a fito wa komai ba hayaniya. Amma waye, ni ba na nani komai. Kuma ni zai kuma je takura mun kuma bana son sha cikin takura. To hayaniya ne ina son shi ba na son shi, ya danganta. Indai hayaniyan faɗa ne ma bana son shi. Amma dai hayaniya ne na cikin mutane kashi dabban mutane don so da anji hayaniya ni gaskiya ba matsala bane. Ban da matsala ko ɗaya da shi. Indai hakan magana hayaniya ne na gun mutane ban da matsala ko kaɗan da shi. Inda kawai ni nake da bana so, shine in ya kama na faɗa na mutane. Amma idan ba haka ba wani don hayaniya dai ɗan yi. Na hayaniya wanne yace wanne yace. Diddai i hadu dai kan ana son matsala ko wane abu. To gaskiya ni a guna ba wani matsala bane, da zai sa don so da kaji hayaniya a wurare. Ya manto wani matsala damun ya danganta da wani irin hayaniya ne. Na mutane ne, na kasuwa ne ko dai yake akwai hayaniya kala kala. Akwai hayaniyan kasuwa. Irin kasuwa ka shiga kasuwa kaji hayaniya akwai kuma na taron mutane. Kona aron biki haka. Taron biki sai kaji ana ta ce ka ce ke ce ka ce hayaniya yawa. To ni hayaniya baya bani ba matsala bane a guna. Ma bawai indai ana hayaniya to ya kama dolon bata gun ba matsala. Kuma wanda ba dole hena bita gun bane, abun nan. Amma indai hayaniya ne ni a gona ba wani matsala bane a gona wanda zai sa na in takura kaina ko wane abu. Hayaniya kawai ni na ɗauke shi ya danganta. Hayaniya in ya zo ya zo ne. In ka shiga kasuwa ba ra ka iya hana hayaniya ba. Indai ba ka sa hayaniya dam ba ra ka shiga kasuwa ba. So ya danganta da me ka ke, me ka ke yi a lokacin kuma me yake sa ka hayani. Gaskiya so dan ni hayaniya ba abin da yake sani. Zan iya shiga hayaniya idan na so kuma ba ran shiga ba. To ni da a guna duk ɗaya ne. Shiga hayaniya ko ƙar in shiga hayaniya ni a gona ba wani abin matsala bane. To duk ɗaya ne. Zan iya shiga hayaniya kuma zan iya fita daga cikin hayaniya. To wannan ba wani matsala bane. To kuma ya danganta da irin hayaniyan da ma ake yi hayaniya da ba ka so. Wani ko ka zo kusa da kunne shi kai ta ihu kai ta ihu za ka ga ka wanka namiya hayaniya ne a kunne kana ta magana. Wani daga zaran ka fa ƙarin ga magana a kunne shi shi ke nan. Gaskiya bai so. Amma wani ko da ƙayi mai magana zai ji ka. So ni duk irin wannan ba sa mun komai sai ya danganta daga irin hayaniyan da ka yi ka yi ba ka so. Indai irin wannan hayaniyan ne to ni ba abin da yake mun ina so kuma zan yi. To sai saka mata mutum dai irin ga. Hayaniya ba abun so bane dan mutane da yawa ba sa so. Na faɗan ne, na kasuwa ne, surutu ne a kunne. Da yawa mutane ba sa so.

Wa, hmm, ni addu'a a guna? Kamar inda ka san abinci haka yake a guna, da ka san dole ka ci abinci za ka ji yunwa. Don haka addu'a yake a guna. Kullum ina yin addu'a, da safe ne addu'a, da rana ne addu'a, da daddare ne addu'a. Kullum, kullum, kullum, kullum cikin addu'a nike saboda ni addu'a na yarda da shi kamar yana cikin ɓarayi na cikin rayuwa ne. Ba ma ni ba yawancin mutane, gaskiya dan suna, gaskiya addu'a yana cikin ɓara yin. Yaya kamata ma addu'a, addu'a ya zama ɓara yin, addu'a ya zama ɓara yin, ɓara yin jikinka. Don saboda addu'a ni ya dauke shi ɓara yin jikina ne. Ko da yaushe zan iya tashi da safe in, da daddare in, da rana in. To in na zo sallah na tashi da bacci ba in, zan kwanta bacci Alhamdulillah. So da duk wani abu de na gama da wannan addu'a gaskiya ina yin shi a kai a kai. Ba wani, don saboda ni na yarda da addu'a ɗari bisa ɗari. Kullum, kullum, kullum, kullum, kullum, kullum, kullum. Sai naje na dawo kuma ni ina son shi addu'ar saboda addu'a yana da bala'in amfani. Kai da safe, kai da rana, kai da safe, kai da rana, kai da, kai da rana, kai da safe, kai da rana. Kullum, kullum, kullum. Na zamar da shi gaskiya wani jikina in ban ma addu'a ba zan ji wani iri kamar wani abu ma yana damu na. Sai ma an zo ana tambayyana me yake faruwa? Me yake faruwa? Lafiya, lafi- lafiya, lafiya, lafiya. Saboda ni indai ban samu ba ko da yaushe ina zaune na tashi daga bacci. Ba na samu ma ina bacci ina mafarkin addu'a. So da ya riga ya zamar min jiki ina bala'in son shi kuma yana da kyau sosai. Duk wanda zai yarda da addu'a kowane irin addu'a ne ka yarda da shi. Duk iya addinin ka yana da kyau ka dingayi. Tunda duka Allah za ka ma wa. Ba wani ba indai ba ka haɗa Allah da wani gwaggo addu'a. Shi kaɗai kake roƙo to zai biya ma bukatar. So gaskiya ai maganar addu'a kullum, ina addu'a kullum. Ba ranar da bazan yi addu'a kullum ba. Ina son addu'a kullum. Soboda addu'a ma ya zamar min wani kamar sashe na jikina ne. Ina yi ina jin daɗi, ina yi in har in banyi ba sai na ji wani iri. Saboda zan ji wani iri ga baki daya. Sai ma an zo ana tambayana me yake faruwa? Me yake faruwa? Lafiya, lafi- lafiya, lafiya, lafiya. A gaskiya ni ina ganin in ban dangayi duk ranar da ni ban samu na ma kai na addu'a ba ko kuma na yi addu'a ba. Ai kamar ina ganin kamar na yi asarar ranar ne gaskiya. Saboda haka dole ko da yaushe mutum ya dinga addu'a. Saboda addu'a yana da kyau sosai. Kullum, kullum, kullum ba safe ba, ba rana ba in ka tashi in kana cikin fia, in kana cikin kasuwa ko a ina kake yana da kyau. Ba sai an ce ma wane ba kawai ka je ka yi addu'an ka kawai, ka kwanta. Ka yi abin da sauran abubuwan da za ka yi. Ni ina ganin haka shi ya fi gaskiya. So ni agani na yana da kyau addu'a sosai ka natsu. Ka samu gu ka natsu. Kana yi, kana yi, kana yi, kana yi, kana yi, kana yi, kana jin daɗi. Kai zamanto kana addu'a, kana addu'a kana jin daɗi. Kana addu'a kana jin daɗi saboda ni ina addu'a ina jin daɗi. Saboda abin da nake so ke nan. Duk kuma abin da kake so kana yi za ka ga kana jin daɗin yin abun. In ko ba ka son abu, za ka ga ba ka yi ba ka jin daɗin abun. Ama ni gaskiya a, a ce wai mutum ya zauna daga safe zuwa dare bai addu'a ba ni a ganina ma ya asarar ranan. Gaskiya ya kamata a ce dai so samu ne ka natsu, ka natsu. Ko da yaushe kana cikin addu'a. Kana addu'an kuma na samun ƙaruwa ma kanka. Addu'a na kare ka daga mugun hali, addu'a na kare ka daga masu sama ido, addu'a na kare ka daga 'yan hassada. Duk dai irin wannan irinsu ya kamata ka ringayin addu'a kan zance da ka kare kanka daga kunsu.

Ah ina son jin, ina son jin arin gida. Son jin arin gida sosai, saboda ni sanda naji arin gida na yana haba. Ha in abinnan wani irin arin gida ni gaskiya wannan tambayan bangane wani irin gida kake, wani irin gida kake son ji, kake son ji ko kuma kake son zuwa ko kuma kake ban gane. Ya kamata irin wannan tambayan ban gane tambayan nan ba sosai sabida ina son in sami tambaya ne mai kyau, mai gamsarwa wanda zan gane wani irin gida nake son ji. Gaskiya wannan tambayan ban gane me ake nufi da ita ba gaskiya. Sai yasa ma ban ma ji daɗin tambayan ba. Ya kamata ina son tambaya inga na me ake nufi don so da ɗaɗin ba da amsa. Wani irin gida kake son ji? Wani irin gida ake son ji? Irin gida ake son ji, wani irin gida ake son je. Wani irin gida ake so ban gane tambayan ba. Yana da kyau gaskiya tambayan na a ƙara gyara ta, sabida da bani bangane me ya nufa ba. Abin kuma yana nufin kaman tambaya ne, tambaya akan me to. Wani irin gida kake son, son ji? Wani irin ko wane arin, arin gida ake son ji? Wani yana gida ko kuma wani irin menene? Gaskiya wannan abin ban gane me ake faɗa ba. Yana, yana kamata gaskiya a dinga sa abin da mutum zai iya karanta da kyau don so da ya fahimta kuma ya san me ake nufi da abin da ya rubuta. Ba dai kawai sai dai ayi rubutu a tura wa mutane, ta yaya mutum zai gane me ake nufi da irin wannan abubuwa? Ya kamata mutum a dinga natsuwa, a rubutu. Jefa rubutan fa wani irin gida kake son ji, wani irin gida ake son ji toh me yake nufi kenan? Gaskiya ne a guna har yanzu na ƙasa gane me nefi yake nufi. Yaya kamata a gaya mun me yake nufi da wannan abin? Saboda gaskiya, ni wannan arin gida da kake ji, ban ma gane kalman ma gabaki ɗaya. Kamata a dinga natsuwa ana rubuta abinda mutum zai iya karanta har ya bada amsa. Don so da in baka karatu baka karanta ba, toh ta yaya za ka bada amsa? Ya kamata kuma ka karanta ba wai karatun ba. Gashi nan ba wai karatu bane, bane ba na karanta shi amma ban gane me yake nufi ba don so da ban san me aka rubuta ba. Gaskiya yana da kyau mutum ya gane me ma yake, wani gida kake son ji. In ce ina son jin gida ko kuma me? Gaskiya ban gane ba. Duk da haka dai na ɗanyi magana akai wanda na ga zan iya akan gidajen kake. Wane gida ka, ka ke, ka ke son ji?

Wani irin tsalle igiya na tsallake-tsallaken igiya. Wannan wasan wasan tsallake-tsallaken igiya ne. Haba ainihi na fanni na ɗaya ne, saboda na yi shi bila adadin. Ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba hudu ba. Sosai kuwa fiye da ma in da ake zaton. Koni na san na yi shi sosai. Bila adadin tsallen igiya. Ba ɗaya ba, ba biyu ba. Ai na yi su sosai. Gaskiya na ji daɗin shi. To ina jin daɗin shi. Ni a guna ma wasan motsa jiki ne. Saboda wasan motsa jiki yana da kyau sosai ga lafiya. Yana ƙara ma lafiya. Gaskiya wasan motsa jiki haba wa gaskiya yana ƙara. Bakin tsallake-tsallaken igiya yana da kyau saboda zai saka jikinka lafiya, ya ƙara ma kamar wani jijjiga jini kake yi. Don saboda samun lafiya da samun natsuwa. Saboda duk me jijjiga jini za a ga kodayaushe. Yana tareda samun lafiya ciwo bai ci ka kama shi ba. Wannan wasan tsallake-tsallake ai na iya mun yi su sosai. Da gaskiya na iya ina yin shi amma sai dai idan abubuwa ya tatta ba kamar da ba mu ba ƙauye muke ba muna birni ne. Dole duk irin wannan abun bara mu dinga yin shi ba kuma. Sai dai mu bijiro da wani hanya, hanyar jijjiga jini don sabo da mu shiga muna jijjiga jini da kyau. Wai amma wai don saboda wai muyi tsallake-tsallaken igiya gaskiya yana da kyau amma gaskiya yanzu bama yi muna ɓullo wa ta hanyar wata wani abu ne. Wasan na jijjiga jini daban-daban don ga abubuwa da yawa bila adadin wanda za ka jijjiga jini ba dole sai ka yi tsallake tsallen igiya ba. Tsallake-tsallaken igiya ba. Amma yana da kyau. Amma ko yanzu ɗin ba wai in na same shi barin yi bane ko kuma na samu wanda zani barin bane. Tabbas har in dai na samu wanda zamuyi tsallake-tsallaken igiya gaskiya kome zai hana ni yi. Da sauri ma kuwa zan natsu inyi. Don saboda ni ma ina son tsallake-tsallaken igiya saboda yana da kyau sosai. To in za ka iya jurewa kai wasan tsallake-tsallaken igiya haba yana da kyau. Ma kai ma kanka za ka san ka yi. Za ka san ka yi in dai ka yi don sai jikinka dukka ya ansa kanka ba sai an yi amma ba in ka nan. Za ka san ka yi wasan tsallake-tsallaken igiya. Kuma za ka ji daɗin abun har a jikinka amma misali ma an ka daɗe ba ka yi wani wasan igiya wani wasan motsa jiki ba har in dai ka yi shi ka yi da kanka. Ka yi da kanka za ka gayama wani gaskiya. A gaskiya wannan wasan tsallake-tsallaken igiya yana da daɗi. Ya sha wani hanyar motsa jiki ne sosai. Wani sa'an ma ba sai ya rage mun ni da kai na zan dinga yi. Na kirga wa kaina kamar ka yi guda ɗari ka tsaya ko ka yi guda hamsin ka tsaya ko ka yi guda ashirin. Yanayin dai yanayin ƙarfin ka. Saboda wasan tsallake-tsallaken igiya ina ganin shi kamar jijjiga jini ne. Abin da ya kama jijjiga jini yana ƙara lafiya sosai fiye da inda yake zata. Wani abu da ya zama abin jijjiga jini yana ƙara lafiya sosai sosai. To ni wasan tsallake-tsallaken igiya na ɗauke shi kawai jijjiga jini ne na ƙara lafiya kuma zai ƙara wa mutane lafiya sosai da sosai. Kuma na ga alama. Ko ni ma ina yi amma yanzu dai a ta wani hanya. Saboda yanayin yanzu ba changun da muke yanzu babu wannan igiya igiyan. Yanzu mu yanzu mun koma daga ƙauye mun koma birni. Kuma birni duk bara ka sami irin wannan abubuwan ba saboda sai dai waya rin sun nau in. Nau in sai dai wani irin nau in jijjiga jinin. Gaskiya fa sai dai wani irin nau in jijjiga jinin amma ba wannan.

Aaa ni gaskiya bana kunawa sabo da ban san shi yana shi.

Aa, yanayin da nake karɓan bako a baya ina son bako sosai. Ina son bako, ya danganta da wane irin bako ne. Bako ne na aboki, bako ne na ɗan'uwa, ya danganta da yanayin bakon da nayi. In bako ne na ɗan'uwa na san me zamai, in bako ne na aboki na san yadda zan tarbe shi madikansa. Ina tarbansu ne da hannu bibbiyu don sobo da yana da kyau ka tarbawa baƙinka da hannu bibbiyu, kaima kanka zaka ji daɗi. Kuma bara ka so kaima ka a tarbe ka da hannu bibbiyu ba saboda kaima ka tarba wani da hannu bibbiyu. Raba bako da abinci da wurin kwana mai kyau. Haba ina tarban bako, abinci mai kyau na farko, ya huta, ya ci abinci, ya wanka, ya huta, ya yi bacci, inɗauke shi na kai shi wurare, ya ɗan gagga gari. Gunda bai sani ba, ya ɗan sani na wani lokaci ko na rana ɗaya ne ko na rana biyu. Inkai shi in ka samu lokaci, in kai shi. To kuma daman a irin wayen na abubuwan ya danganta, ya sa ni ce ya danganta da wane irin aboki, wane irin bako, wane bakon na aboki ne, wane bakon na ɗan'uwa ne. Ka ga in na ɗan'uwa ne bakoyi ina za ka kai shi ba. Na ɗan'uwa ne bako amma na aboki ne za ka bukuta da shi da, da shi da kyau ko kuma in na ɗan'uwa ne ya kamata ka san ina za ka kai shi. In aboki ne ma ya kamata ka san ina za ka kai shi da ina da ina za ka kai shi. Kaima ka san gunda yake so, ka san abin da yake so. In kuma abokinka ne in kuma ɗan'uwan ka ne, shima ka zalika haka ka san gun da za ka kai shi da zai ji daɗi. Na farko na mande abune na farko na tarban bako shine samun abincin lafiyayye, ya samu gun kwana ba matsala. Sannan kuma ina gani in ya samu wa'innen shine farko farkon abin da zai sa ya fara jin daɗi ya kwanta da hankalin shi. To sai kuma sauran, sauran jin daɗin shine ko ka kai shi kamar yadda na ce, ka kai shi wurare ya ga gari. Inda bai taɓa gani ba, duk ya gaggansu saboda ya ji daɗi. Da zarar ka yi haka, gaskiya ka tarba bako da kyau kuma zai ji daɗi bari manta da kai ba. Sai ya ma ba da labarin ka kuma kaima ka zadaka inda wani abu ya kai kai shi ba kwanta. Ina ganin ma ko bai ma daidaida shi ba sai ya mama fiye da wanda kai ka mai to haka ake so, jin daɗin abune ka tarwa mutum bako da kyau, tarbi shi da hannu bibbiyu ka mi komai abin da yake so saboda kaima ka san zaka iya zuwa ba kwanta gun shi ba maybe yanin kama ma maybe da ƙila yanin kama fiye da abin da kai ka mai.

Eh, gaskiya ne ban da teƙa maimai lokacin cin abinci. Ban da teƙa maimai gaskiya lokacin cin abinci. A ko da yaushe, a ko da yaushe zan iya cin abinci ne a gona ko da yaushe lokacin cin-- ko da yaushe dai abin da dai ya wuce sha biyu. Daga sha biyu ta wuce, to daga nan ni na fara cin abincin rana. Lokacin cin abincin rana na yayi ke nan ban da cikakken cin abincin rana. Ni ban da lokacin da zai ci abincin rana daga sha biyu ta wuce. Sha biyu na wucewa, sha biyu na wucewa to na fara kirga shi a cikin rana. Kenan zan iya ci sha biyu da rabi, zan iya ci ƙarfe ɗaya, zan iya ci ƙarfe biyu, zan iya ci ƙarfe uku, zan iya ci ƙarfe huɗu. Daga dai dai tsakankanin wannan lokacin, lokacin cin abincin rana ne. Inde ka ga na ci abinci ba wannan lokacin ba to wani abu ne ya na ni mai muhimmanci sosai amma abin ma mai muhimmancin da zai sa na ban ci wannan abincin a lokacin ba. Gaskiya ba ƙaramin abubuwa bane wannan da zai sa na ban ci wannan abincin ba. Dan saboda ina ganin wannan lokacin ko me nake na tsaya ne don so na dangan dai na ci abinci don saboda ina ganin cin abincin shine samun ƙarfi na da zan je in yi wani aikin. Dan ni ina ganin ina rashin cin abincin nan zai iya sa ni ina aiki ba ran ji daɗi ba ko kuma ina aiki, ina aiki ba na aiki, ina aiki kaman ba na yi, ina yi kaman ba na yi, ina yi kaman baya gaba baya baya baya baya kuma sannan ina ganin ma aikin bari yi kyau ba. Sanadiyar rashin samun ƙarfi da zan ci abinci. Amma gaskiya cin abincin rana na ya danganta, danganta da yanayin aiki. Shine asalin mafarkoke na amma indai ba aiki kamar yanda na ce tunda abin da ya fara daga sha biyu har zuwa sama zuwa ƙarfe huɗu a tsakankanin nan in ya kai ƙarfe biyar ma gaskiya to sai dai ina wannan abu. Amma tsakankanin nan wannan lokacin shine lokacin da zan ci abinci hankali na kwance. Gaskiya kuma ina ganin ko bane ba ko waye ma indai mutum dai ya san zai ci abincin rana daga wannan lokacin, ya ishe ka ka natsu kamaida hankalin ka. Ka natsu ka ci abincin rana a wannan lokacin ba tare da wani takura ba. Wannan lokacin ne daga ƙarfe ɗaya zuwa ƙarfe biyu, ƙarfe uku, ƙarfe huɗu to dai ya ishe ka ka ci abincin rana ba tare da wani ya takura ma ko bata lokaci ba. Ina ganin wannan lokutan ya ishe ka ka ci abincin rana ba tare da takura ba kuma cikin kwanciyar hankali. Cin abincin rana daga ƙarfe biyu zuwa ƙarfe uku zuwa ƙarfe huɗu. Wannan lokacin ya ishe ka, ka natsu kamai da hankalin ka ba tare da wani damuna ko takura ba. Samun ka ci abincin ranan ka hankalin ka kwance. Don saboda wannan sa'n cin abinci yana sa ka ƙara sauran aiki, yana sa ka kai aiki a cikin kwanciyar hankali da ƙara ƙarfin aiki da sauri da natsuwa. Aiki zai yi kyau wanda ma wanda zai zo ya kawo maƙura fi cewa aikinka bai yi ba ko ya yi. Yana da kyau wannan lokacin ka natsu kayi aiki ne kyau. Wanda ka ma aiki a wannan lokacin zai ji daɗi saboda kana cikin ƙoshin lafiya. Ka ci abinci, abinci yana sa sauran aiki, yana sa aiki yana zuwa, yana sa aiki kuma ka yi sauran gama ba tare da bata lokaci ba kuma ba tare da an samu matsala ko wani takura ga wanda ka ma aikin ba zai ji daɗin aikin sosai.